Eh to abin da na fi so in na tashi na farko shine na yi alwala in tafi masallaci na yi sallah. Wannan abun shi ne abun mafi mahimmanci da ya fi kowane mahimmanci a in na tashi da safe yayin da na farka. Wata sa'in ina farkawa kafin a yi sallah, wata sa'in kuma sai bayan in kira sallar na ke farkawa saboda ƙara na sifika shi yake tada ni. Amma dai wannan sallah shi ne number one, shi ne abu farko wanda na ke fara yi in na tashi.

Eh, in zan tafi wurare ina amfani da hanyoyi da dama. Wata sa'in ina zuwa a keke nape, wata sa'in ina zuwa a mashin, wata sa'in kuma ina zuwa a mota. Daddewa da ya kama daɗi, yanda ta kama a kowane lokaci. Kawai to abun ne ake na ke amfani da shi. Ana tsayawa, in ce sai na kula farai. Na samu wani abu ko na samu mota ko na samu mashin. Du wanda na samu fa, Allah yayi hamd, alhamdulillah aka zan je in ta zan je. Koya yana.

Eh to, bazan ce eh ba, ba zan ce a a ba. Shi inuwa ai tsatsa hin wani abu ne yake sa haka ka ga inuwanka. Ko wani dalili haka yake kawo haka ga inuwanka. Amma inuwa ni gaskiya in dai tsaya haka nan kawai ni in kalla inuwana gaskiya ban ce ina yi ba. Amma dai ina na shiga tunani haka saboda halin yanayin rayuwa. Wata tsayi in kana wuri mai haske sai ka ga inuwanka sai ka ci gaba da kallo kawai.

Eh to a halin gaskiya ba wani yaren da nake koya. Ni kawai daga yarukan da na iya daga Hausa sai Turanci. Su ne kawai yarukan da na iya amma kuma ba na kokarin in koya wani yare. Ko da zan koya wani yare gaskiya ina tunanin zanfi koyon Larabci. Shi ne yaren da nake son in koya yanzu Larabci.

Citta a gaskiya ba ko da yaushe ba. Wani zuben ana samu haka in ka je wani wuri da ba ka saba zuwa ba sai a zubo maka abinci da irin waɗannan abubuwan a ciki. Amma dai a zahirin gaskiya lemu a abincinmu gaskiya ba a cika sa citta ba. Haka a ajiye shi a abinci ko da za ta saka ɗan sake sawa ba mama sani ma akwai. Dan ni yanzu gashi ban sani ba ko ana sawa ma ko ba ana sawa. Saboda yanayi na halin yadda citta yake koyo ya ne dai za ka ji shi a abinci. To gaskiya ni ban saba da cin citta a abinci ba.